Lokacin da na fi so na rana shine kama irin lokacin, irin lokacin da safiya ta yi idan hantsi ya fito. Saboda idan hantsi ya fito za ka ji gari ya ɗan yi sha kafin mutane sufir fito, masu kasuwanni su fito suyi kasuwansu, wanda suke za su buɗe shaguna suzu su buɗe shaguna. To ni ina sana'ar kamar irin tuƙa nafim. To kuma ita sana'ar ta tuƙa napep akwai mutane da yawa waɗanda suke yin ta. Amma kasancewar, amma kasancewar da safe in nike fitowa, to ina yin ciniki ma tun kafin mutane su fito sosai. To wannan shine dalilin da ya sa na fi son kamar irin lokacin safiya a kowace rana. Shi kuma lokacin na gaba da na ke so shine lokacin bayan azahar da la'asar. Shi kuma abun da ya sa na fi son lokacin bayan tsakanin azahar da al'asar shine lokacin ina yin baccin rana ne. Idan mun yi training na ƙarfe shaɗaya mu ka dawo, to ina kwanta wa bacci ne zuwa ƙarfe goma an gama To wannan dalilin ne ya sa was ɗin ya kayaye, ina fara hankali da kowa.

Eh tabbas ina rera waƙa lokacin wanka. Musamman ma idan kamar lokacin irin sanyi ne sosai. Saboda shi da sanyi gaskiya idan muna wanka musamman ma da ruwa mai sanyi, idan ruwa ya ratsa jikinmu sai kaji kana rera waƙa. Kai ba ma ka sanna ma lokacin ma da kake rera ta ba. Wani lokacin kuma muna sanane kamar irin jin daɗin wankan ne kawai yasa muke rera waƙa sosai muyi ma daɗi. A da lokacin ina yaro akwai wata maƙwabciyarmu idan tana rera waƙa lokacin tana wanka, kai har ma ina ma iya ji muryarta ma tana rera wannan waƙar gaskiya. To hakan ne ma shi ne ya bani dama tun lokacin ban ma san irin yaya ake yin wankan kamar irin kai wanka da kanka ba lokacin mamanmu ita take yi mun. Wannan matar tana bari ne. Wani lokacin ina tambayan mamanmu "wai mama wai me yasa ba kya rera mana waƙa kamar yadda maƙwabciyarmu take rera waƙa idan tana wanka?" Sai ta ce mun "kai yaro wurin, wurin yin wanka ba wurin yin waƙa ba ne ba." Sai na ce mata "haba mama ya kamata a ce ki dinga rera mana waƙa kamar yadda maƙwabciyarmu take yi. Gashi har 'ya'yan ta ma suna, suna rera waƙar da take yi." Sai ta ce mun "to shikenan yaro na, ni ma zan fara rera ma waƙa." Daga wannan lokacin ne mamanmu ta fara rera mun waƙa. Tana rera mun waƙa, tana rera mun waƙa, har ta kai da cewa ina haddace duka waƙoƙin da take koya wa. A haka a haka har na ma hardace. Amma na ma fi ta jin saboda ni na koma ina ji waƙoƙin mamanmu na lokacin idan tana mun wanka. Sai in koma kusa da banɗakin maƙwabciyar mu ina sauraron, ina sauraron waƙoƙin da take yi idan tana wanka. Wannan ne ya sa na iya rera waƙoƙi sosai lokacin idan ina yin wanka. Har da ta kai ta kawo ita wannan maƙwabciyarta mu, na ma fi ta ma iya rera waƙaƙai. Maman mu ma waƙoƙin da nake burge ya sa nake rerawa saboda ita kama irin ta kwana biyu har ta kai da cewa ma ita yanzu ban ma ta iya rerawa. Duka an bar mun ni nake rera waƙoƙin. Kuma a cikin waƙoƙin ma da nake rerawa idan ina wanka, idan na ga dama wasu ina a futuwar situdiyo mu in zo tun waƙoƙin wasa ne a wanka aka ƙirƙire su. Amma sai in zo situdiyo dun mu wurin inda muke yin aikin waƙa. Sai mu zo sai a rera waƙoƙin a sa musu abubuwan da ake sawa waƙa domin ta ba da ma'ana, sauti ya ƙaru, muryata ta ƙara futowa sosai. Tq yadda ban ma iya tantancewa tsakanin wannan waƙai lokacin ina wanka ne na rerata ko kuma dai lokacin ina cikin shago ne a nutse cikin kwanciya hankali. Daga dai wannan rera waƙaƙa ton wanka har ta kai da cewa yanzu an fara mun kallon kama irin babban mawaki.